Wane shirin rediyo ko talabijin kuke tunawa tun ƙuruciya? Akwai baban Ramata da ake yi a lokacin da muna yara, ana yinsa a NTA. Akwai kuma gidan ƙasa awon da ake yinsa a DITV. Zuwa rikici nazarin da muke tuna su kuma akwai dawan nan inda ake yi "who wants to be a millionaire?" shima a NTA lokacin ana sa shi duk ranar Lahadi ƙarfe takwas. Iya ƙarfe tara ake sawa wannan shirin nan. Da ina son shirin nan kuma ina jin daɗin kallon kal shirin waƙar ƙiƙar.

A ganin ku, yaya tafiya a ƙasa take? Gaskiya tafiya a ƙasa tana da daɗi kuma tana ƙara wa mutum lafiya. Don a ƙallane ana so a kowace rana mutum yayi tafiya a ƙafa ko a ƙasa ta minti talatin. Ko abinci ka ci in kayi tafiya, za ka ga digeston ɗin abincin ya fi sauri kuma mutum ya fi samun lafiya idan yana tafiya a cikin rayuwarsa. Kuma ko mutum ya tsufa tun da ya saba waɗannan tafiyar, nan to ba zai yi tsufa irin wanda ba zai kasa tafiya ba.

Ku gaya mana abin da kuke yi idan yaro ya kamu da rashin lafiya. So abin da muke yi idan yaro ya kamu da rashin lafiya mukan kai shi asibiti domin a tabbata da abin da yake damunsa. Tayan zuwa asibiti ne kaɗai bamu tabbas cewa ga abunda ke damun yaron, kuma a nan za'a bashi agajin gaggawa da kuma maganin da ya dace a bashi. Ba wai a ba shi magani a gida ba kawai ba a san me nene ke wannan ba. Tayanda kuka je asibiti to a gun kunga kunga.

Me yasa dariya take da amfani? Ga lafiya, me yake sa ku dariya? Gaskiya ni mutum ne wanda ma ni bana fushi gaskiya a koyaushe in ka ganni cikin murmushi nake. In dai ba abu ya mugun ɓata min rai ba sai za kaga na ɓata rai ko nayi ya abun da ba shi kenan ba. Amma ni mutum ne wanda nike dariya faran faran ko ina naje ina dariya. Kuma duk inda kowa ya sanni gaskiya zai sanni cikin farin ciki cikin annashuwa.

Ku gaya mana game da koyo ta waya ko kwamfuta. Eh toh gaskiya ina amfani da kwamfuta ko ina amfani da waya wajen koyan abubuwa da dama da dama. Dakani koyar kwamfuta yanda ake yin amfani da Microsoft Excel da Microsoft Word da Microsoft Numbers ɗinnan duk na koyesu. Irin su Adobe PageMaker ɗinnan na koyi yanda ake amfani da su. Sa'anan kuma na amfana mana wajen karatu, wajen ƙara fahimtar wasu abubuwa. Yau da kullum, ni mutumin ne wanda nafi amfani da CHATGPT a ko yaushe a cikin rayuwata.

Yaya unguwarku ta canza a cikin shekaru goma da suka wuce? Gaskiya to, ba zan ce akwai wani canji ba a unguwarmu. Dan mu ƙasa nan a Nigeria, wanda gaskiya ba wani cigaba da ake ƙara samu. Sai dai ƴan cigaban da aka samu sune an samu, an sa hutun sola a cikin layinmu domin ta haska mana da daddare, mu dinga gani inda ya kamata a cikin unguwarmu.

Gaya ma na game da ɗinkin hannu a kan tufafi. Gaskiya ɗinkin hannu a kan tufafi biyu, da kaya kamar yadda za a yi ɗinki da keke. Don ɗinkin keke gaskiya ya fiye rike kaya kuma kaya sunfi zama daidai yadda ya kamata. Ɗinkin ma kuma ya fi tafiya lebur yadda ya kamata, amma ɗinkin hannu gaskiya sai dai ka ɗan ɗinka dai washe kai kaman dai wanda ba wani dai za'a sa mai nauyi bane, dun duk idan aka sa ƙarfi ko wani za ka ga kayan ya yi.

Kuma labarin watarana ta yau da kullum wadda ba, ba ta zo ta zama rana ta musamman ba. Gaskiya akwai ranaku da aka kuma bata zama rana ta musamman ba kala kala. Kaman akwai ranan da akwai yarinyar da nake so muka rabu da ita, to wannan ranan gaskiya bata zama mun ta musamman ba. A wannan ranar ne yayar ta ce ta daina so na, to kuma wannan ranar gaskiya abin banji daɗin sa ba.

Wane abincin titi kuka fi so na ɗan kuɗi kaɗan? Gaskiya abincin titin da nafi so na ɗan kuɗi kaɗan ina son siyan gurasa a bakin titi sa'annan ina son siyan su masara ko awara. Sune dai abubuwan da gaskiya ni nafi siya daga bakin titi wanda kuma na kuɗi ɗan kaɗan, da naira ɗari biyun ka zuwa ɗari biyar ne sai ka sai wannan abun kaci kuma kaji daɗi a rayuwan ka. Ni mutum ne ma mai son masara gaskiya gasasshe ako, bama bawai kullum badai, amma dai aƙalla dai ina son in dinga cin masara gasasshe da kuma ina son shan daɗi.

Bayyana yanda kuke shirya kanku don doguwar rana? Gaskiya ina shirya kaina don doguwar rana, nakan fara daga shan flajel domin kada wani bahaya ya kamani a duk garin da na je. Ina so na riƙe cikina na sa'annan kuma nakan shirya kaya. Idan na kwaya, na ɗauka kayan da zan sa a. Idan kuma na zuba fiyane in sa kaya dai wanda basu da nauyi saboda kada in sa su dinga damu na.

Ayyana wani yadda zai isa kasuwa mafi kusa daga nan. So gaskiya hanyar da zaka bi ka je kasuwa mafi kusa. Kasuwa ubanwa na ubanni inje kasuwa idan ka miƙe ta titin bamako ka kai ƙarshen shi sai ka sha kwana. Hannun ka na dama, to har kasuwa zai kai ka. Wannan shi ne gaskiya hanya mafi sauƙi da zai iske mutum zuwa garin kasuwa. Idan ko ba mu ta yana koyar wa mutane gunaba to amma dai wannan be hanyar shi ne gaskiya yafi kowace hanya sauƙin zuwa kasuwa.

Yaya kuke tsare kanku don kada ku ɓata lokaci a waya? Gaskiya don kada in ɓata lokaci a waya nakan tabbatar da abubuwan da zanyi a ranar, nakan tabbatar da kuma nayi abun da ya dace bata mana nayi abunda bai dace ba, zan tabbatar da na samu isasshen bacci wanda zai wanda zanyi duk abin da ya kamata ne a cikin ƙanƙanin lokaci.

Me kuke iya yi ta iyayyanzin da baku iya yi ba, shekara goma da ta wuce? Abin da nake iya yi da da ban iya yi ba a baya, a shekara goma da ta wuce nakan iya yawo da mace a bakin titi ko a cikin unguwarmu amma a yanzu gaskiya bazan iya ba. A yanzu hankali na koma kan adda, kuma shekaru goma da suka wuce, mutum ba ya damu ya dinga yin sallah bane cikakkiya, amma yanzu kuma mutum bamma iya jin daɗin rayuwa wata idan banyi sallah nan ba.

Ba mu labarin zamani gidan intanet na da gaskiya. A da ana shan wahala wajen amfani da intanet. Ko lokacin da yake firamare in zaka ɗaga assignment kai amfani da intanet sai ka sha wahala. Idan ka yi ta Opera ka sha wahala ko kuma ka Microsoft ko kuma ka Firefox Mozilla Firefox ɗinnan, tanan lokacin mutum ke assignment kuma kafin ka gano amsar sei ka sha wahala, sai ka sha wahala wajen karatu. Amma yanzu ko internet ta kawo mana sauƙi wajen yin assignment da harka ta rayuwa.

Abinda kuke yi da abincin da ya rage, abubuwan da muke yi da abincin da ya rage muna idan bai lalace ba mukan sa shi a firiji idan yana dayawa domin a ɗanɗama da safe ko kuma a ci da rana. Haka muke amfani da su bamu zubar da abinci. Idan kuma abincin yana son lalacewa to muna da kaji da muke dasu a cikin gida to mukan ji mu basu wannan abincin domin suyi ci sa'annan kuma su cigaba da girma.

Harshen littattafan soyayya, ku faɗa game da salon rubutunsu da tasirin su. Gaskiya, littafan soyayya suna ƙarasa mutum yaji sauƙi kuma mutum ya faɗa soyayya a ba tare da lokacin da yayi tsammani ba. Amma dole duk abin da mutum zai yarda amfani da hankalinsa wajen yinsa soyayya ba abu bace wanda mutun kawai zai je ya faɗa ƙara zube. Dole mutum ya san me yake yi kafin yafaɗa wannan soyayyar.

Taya mana jama'ar zaure ko wurin karɓar baƙi. Eh a gidanmu akwai falo da ake zama idan baƙi sun zo. Yanzu ba kamanta bane da akwai gidaje masu zauruka a lokacin da muna yarinta taƙi inda muka taso gona muka so aka yi gida gidaje suna da bayyan zauruka wanda za ka ga baƙi suna iya zama a ciki. Amma yanzu gaskiya dai ba wannan gidajen ba ma a ƴan yayi gidaje masu zaure yanzu. In dae ba ka je gidajen sarauta ba gidajen da.

Yaya kuke tafiyar da data na wayar ku daga farkon wata zuwa karshensa? Gaskiya na kan siya data dubu sha ɗaya ne a kowace wata. Wata na kan siya sau biyu tweeting, shi nake amfani da shi a kowace wata. Wani bin kuma yakan kai mun, wani bin gaskiya in ya kai dai ya mun sati uku zuwa sati uku da kwana ɗaya ko biyu yake mun. Mai na wanda na siya na wancan watan yakamata ya ƙare ne biyar ga wata da zamu shiga. Amma kaga datan ya kare a yau.

Hassan da Husseini da sauran sunayen tagwaye. Al'adan sanyawa tagwaye suna eh to gaskiya mu a Hausa a a ta a hausance muna sa ma tagwaye sunaye ne wanda shine yazo iri ɗaya kuma sunayen sunyi kusan iri ɗaya. Idan namiji ne zaka ga ansa Hassan da Husseini, idan mata ne zaka ga ansa Hassana da Husseina. Idan kuma namiji da mace ne sai yaji an sa irin Hassan da Husseina ko kuma Husseini da Hassana. Akwai kuma saurar sunaye da ake amfani da su suma na tagwaye amma dai Hassan da Husseini sunfi kowanne zama, actually sunfi kowanne zama sunayen tagwaye da aka fi amfani da su a ƙasar Hausa.

Gaya mana yadda kuke taimakawa tsofaffi kan hanya? Gaskiya mukan taimakawa tsofaffi kan hanya dangantacewa, idan kuɗi suke bukata a taimaka ama su, idan kuɗin mota suke bukata a taimakawa a biya musu, idan kuma ɗan jagora suke nema naje na rike musu, sanda su mukan taimakawa ɗan gansu zamu rike musu sanda su, zan kaisu ga inda suke so su je.

Ɗanwake, ku ba mu labarin wannan abincin da yadda ake cinsa. Ɗanwake dai abune da ake haɗa shi da garin fulawa da alabo da kuma garin dawa ake haɗa wannan abin. Kuma akan sa haɗa shi da kuka a kwaɓa shi a waje ɗaya a cikin ruwa. Sa'annan sai idan ruwa ya tafasa sai a dinga jefa shi ƙanana ƙanana har a jawo, in aka gama kuma sai a ci shi da mangyada, da yaji ko kuma a yi amfani da manja wajen cin sa.

Ku faɗi kayan wani abinci tare da awansu. Akwai kayan abinci kamar su masara, su shinkafa ana saida su a shagunan awu ne kuma aka auna su don mutum yabu ya siya kuma yayi amfani da su na yau da kullum a cikin gidajensa. Akan saida su masara, shinkafa, gero, dawa duk da wani abu ne wanda ake yi wa nan kwaya kwaya maka ana yin saida su na awu ana yin awansu.

Adashe yaya yake aiki? Ku ba mu labarin naku ko na wanda kuka sani. Eh, adashe, adashe yanda ake yin sa za iya sa mutum biyar ko mutum goma wanda dukan su sa ra wani gur guda ɗaya wanda na farko idan ya sa akan nera dubu hamsin hamsin ne an sa mutum biyar. To na farko wanda ya sa dubu hamsin kowa zai sa dubu hamsin sai mutum ɗaya ya kwaso wannan dubu ɗari biyu da hamsin kenan. Haka wani wata ya zo shi wanda wanda be kwasa ba shi ma a ba shi. Haka dai har sai an gama ba ma duka mutane biyar ɗinnan, wannan shine ake kira da adashe.

Yaya kuke tsara kayan gida don kada su rikice? To yanda muke tsara kayan gida ko aikin gida muna ba ma kuwa aikin nasa ko mukan tsara komai ya tafi yanda ya kamata komai da inda yake mata da inda ake ajiye wajensa. Dan kayan wanke wanke ne akwai inda ake ajiye su, idan kayan wanke bayi ne su akwai inda ake ajiye su. Idan kayan shara ne na cikin gida da mofin na ɗakuna suma akwai inda ake ajiye su.

Idan za ku iya koyan wata sana'ar, wacce ce? Gaskiya sana'ar dazan iya koya ina son sana'ar koyan takalmi, sana'ar tana birgeni, sa'annan kuma ina son koyan sana'ar kasuwanci. Don ganin cewa ni mutun ne wanda tun ina ƙarami inason kasuwanci kuma kasuwanci gaskiya yana burgeni kuma inason in zama babban ɗan kasuwa a rayuwa ta a nan gaba.

Ku gaya mana game da maganin gida da ake amfani da shi a iyalinku. Eh, ana amfani da maganin gida kamar su maganin basir wato magance "heberite" kenan. Daga kalmar Turanci ana amfani da maganin basir, ana amfani da su a rabi, su sabara, su kaɗanya, ana amfani da su tagangaje. Duka maganin hausa ne da ake amfani da su wajen ganin cewa idan mutum bai da lafiya kamar ciwon ciki, ciwon kai duk ana amfani da su sosai. Kamar tagangaje ana yawan amfani da shi wajen ciwon ciki kuma gaskiya yana yi.

Me yake faranta muku rai ko a ranar da ba ta iya ko a rana ba ta yi kyau ba? Gaskiya abin da yake faranta min rai a ko wacce rana shine na ji na yi sallah a kan lokaci. Na fita na yi sallah asubah, to wannan rana zan ji ina cikin farin ciki. Sa'an nan kuma in je in ga iyayena suna cikin lafiya, a ƙoshin lafiya kuma suna da abin da za su ci. To wannan abin gaskiya yana makaɗa ƙungiyar ni kuma yana ƙara min jin daɗi kuma ina jin daɗin yanda nake ganin iyayena suna murgama cikin lafiya.

Me kuke ajiye kuɗi don shi a yanzu ko kuke son fara ajiya don shi? Abin da nake ajiye kuɗi yanzu gaskiya don na haɓaka kasuwancina. Ina so na sayi mashin danganin cewa gaskiya na fara kasuwanci akwai abin da zai dinga shigo mun a duk wata cikin asusu bankina. So wannan abin gaskiya yana burge ni kuma ina so gaskiya na ga na cim ma raina. Wajen wannan sana'ar da nake so na fara.

Ku gaya mana lokacin da zuciyarku ta sauƙaƙa. Gaskiya zuciyana tana sauƙaƙawa idan nayi abu na jin daɗi, idan na ci abinci zan ji zuciya na yayi sanyi. Hakanan kuma idan nayi fushi ko muka yi faɗa da wani idan na koma na zauna na, nayi natsu na sha ruwan sanyi so sai inji zuciya na yayi sanyi. Ko idan na karanta Alkur'ani mafi yawancin idan ina son zuciya na tayi sanyi to ka samu in karanta Alkur'ani so sai inji jikina duka yayi sanyi.

Ku gaya mana lokacin da ku ka taimaki maƙwabci ko shi ya taimake ku eh gaskiya a rayuwar duniya kowa na taimakon juna akwai lokacin da maƙocin mu matar sa za ta haihu mu ka taimaka masa da mota mu ka kaita asibiti sa'annan matar ta haihushi be ma gari. Haka nan kuma akwai lokacin da ban mantawa shekara ina ga dubu biyu da takwas kenan ko da tara, lokacin akwai wata kakar mu da nake wajen ta da za ta rasu da ba ta lafiya. Ni na kira maƙocin ya ɗauko mota aka ɗauke ta aka kai ta asibiti.

Yaya kuke biya da waya? Muna biya da waya idan mun siya abu. Kaman ni yanzu gasiya ban cika amfani da cash ba a tareda ni na sayen duk abun da zan siya ne na biya ta waya kuma ina jin daɗin yanda muke sayayya da cinikayyata a cikin waya. Ba tare da an samu wani matsala ba. Kuma gaskiya alhamdulillah, ciniki yana tafiya yanda ya kamata kuma ba wani matsala.

Ai wai tafiya ne suke, akwai a unguwarku. Mu ne amfanin kowanne. Gaskiya unguwarmu akwai hanya da za ka bi, hanya samɓal ko kuma hanya cikin lunguna wanda in ba ka so ka bi ta kan titi a gan ka, to za ka iya bi ta cikin lunguna. Akwai lungu ta luwaɗu, akwai lungu na fuladajen, akwai lungu na jama'aranku wanda duk hanya ne da ita zai ka iya ka sha. Ko kuma titi samɓal wanda suke ƙara kiranta titi shugula. Duk shi kai kaɗai inda kake so ka je a cikin faɗin unguwarmu.

Wane irin mutum ne abin koyi a gare ku? Meyasa gaskiya mutum wanda abin koyi a gare mu shine Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shine ya kawo mana Musulunci har, Musulunci ta zo garemu, suka da kuma sahabbonsa. Su ne abokan koyon mu, kuma muna jin wa'azi a kan yadda sabon suka, gwagwarmaya da kafirai a lokacin daa har Musulunci ya kawo ga inda yake a yanzu.

Albashin farko wace al'ada ce a kan sa a wurinku, ku faɗa naku ko na wanda kuka sani. Gaskiya wasu idan aka ba su albashi na farko, to wannan albashi na farkon nan na iyaye ne a sa albarka ma shi wanda shi ɗanawun ko kuma shi ɗan da suka haifa ɗin. So yawanci dai haka dai ake al'adarmu na malam bau. Wasu kuma gaskiya ba su amsa, sai suce to wannan albashin sai ya zama ko ya yi sadaka da shi ko ya yi taimako a cikin wannan kuɗi, ba wajen cinye duka ba.

Ku gaya mana lokacin da abinci be yi kyau ba. Gaskiya lokacin da abinci bai yi kyau ba shine lokacin da aka dafa wani abinci a gidan mu aka saka gishiri da maggi abincin ya zo baya ciwuwa to wannan abincin da aka ji aka haɗu da shi aka ba da shi amma ba waya an ciba aka bama tumakai da dabbobi da suke zuwa unguwan ko kuma wani na maƙota da ake kiwon su sai aka basu waɗannan abincin.

Yaushe kuka taɓa jin tsoro sosai? Gaskiya lokacin da na taɓa jin tsoro shine lokacin wata rana da daddare, akwai wata ƙawar yata tabiyo mata sallan asuba, so lokacin sai ta tsaye a bakin gate, ina buɗe bakin gate kawai sai na ga mutum a tsaye a gaba na. So wannan lokacin ni gaskiya na tsorata, amma kuma sai na yi ta maza ban nuna alkira na tsorata ba. So har muka je muka dawo daga sallar, sallar tahajjud. Wannan ne shine abin da ban taɓa mantawa na tsoron da na ji a rayuwa ta.

Yadda dattijo yake nuna fushi cikin mutunci ba tare da ihu ba, ku faɗa game da wannan dabara. Ito gaskiya shi yiwu wanzu idan mun kana son naƙasa da kai ko yaron ya fahimce ka, to da nasiha da jan hankali yaji a jiki tananne kake nuna mai kuskurensa. Shiyasa zakaga tsofaffi ko dattijai wanda suka girma sun san yadda suke nuna fishin su ba tare da mutum wani ya riga ya canza maka fuska ka san wannan abun da kake yi ba mai kyau bane, to dole zaka fasa wannan abun da kake yi.

Wacce manhaja ce ba za ku iya rayuwa ba tare da ita ba? Meye yasa gaskiya manhaja da ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba shi ne gaskiya Twitter. Ina son Twitter saboda anan nake ganin labaran duk abin da yake faruwa a duniya, labaran cikin ƙasata, Najeriya, ƙasata Najeriya, labaran ƙasashen duniyar waje, labaran ƙwallo ni mutum ne ma'abocin son ƙwallo. To anan gaskiya nake ganin dukkan wasu labarukan ƙwallo da nake so na ji ko na dinga gani ko na kalla.

Ku bayyana yadda ake samun tafiya mai arha. Eh ana samun tafiya mai arha ne idan mutum ya biya neman mota mai arha. Domin dai gaskiya tafiya ta mai tsada, saika ga wasan su samu tafiya da ta masu arha su zauna a bayan buga mota, da za su biya kuɗin shiga don kawai ne su ɗan samu rabon kuɗi kuma su ɗan samu sauƙin tafiya. So amma kuma gaskiya ba dabara ba ce. In mutum dai yana da wannan to wannan kuma ba ka san halinsa ba dai dole aka jefa biya.

Ku bamu labarin wata rana mai natsuwa da kuka fi daɗinta sosai. Gaskiya rana mai ba daɗinta sosai a cikin rayuwata ita ce ranar Idi Babban saboda rana ce da ta haɗa ranar Juma'a, muka yi sallar asuba'i raka'a biyu, mu kaje Idi, mukayi raka'a biyu, muka yi Juma'a raka'a biyu wa rana ce aka yanka rago kuma mun ci ragon kuma kun godewa Allah. So gaskiya ina matuƙar farinciki da kuma rana nan na samu natsuwa kuma na ji daɗi don mun yi baba kiu ne na rago.

Ku gaya mana game da al'adun bikin aure a yankinku. To ana bikin al'adun bikin aure a yankinmu kala kala ne. Ana yin su ƙauye day, wanda za ka ga an sa kayan ƙauyawa an tuna da gida, a lokacin da ake iyayen mu su ke yanmata. Za ka ga yaran ana kwaikwayon wannan lokacin nan ayi shiga irin ta ƙauyawa. Kuma maza ka ga su ɗauko manyan riguna wasu tun na kakkanin su kawai da ayi shiga na ƙauyawa. Akwai kuma wasu abubuwa irin su kamu, su buɗan kai da duk ake yi a lokutan biki.

Koma labarin wata tafiya da ba ta tafi daidai ba da yadda kuka fita daga ciki. Gaskiya akwai wata wani tafiya dawowa da na yi daga Kano wanda muka hau mota, motar ta lalace mana nan gab da Zariya. Aka mana juye aka canjamu wata mota. Cewan mai motan an wuto zariya da kaɗan sai belt ɗin motan ta tsinke mutumin nan ya ce zai koma Zariya zai siyo muka jira, muka jira har sama da minti, har wajen awa ɗaya muna jiran mutumin nan. Naga dai yamma ta kai, nace kai ban yarda da mutanen da suke cikin motar nan ba. Haka na kwaso kayana daga ciki na tari wata mota na hau tana wurani Kaduna. So shine dai gaskiya tafiyar da nayi ba zanji daɗin shi sosai.

Shin musayar kaya da kaya ko aiki da aiki tana nan a unguwanku ba tare da kuɗi ba? Gaskiya yanzu ba a wannan abun, sai dai ka ga yara ne sukan iya yi in suna wasa. Amma dai gaskiya yanzu ba za ka ga mai manya ana musayar kaya da kaya ko aiki da aiki ba gaskiya. Wannan al'adan an bar ta tun lokacin jaririya ko in ce tun lokacin iyaye da kakanni. Amma yanzu ba a bin wannan al'adan.

Ku gaya mana game da tunanin damina. Gaskiya damina lokaci ne na jin daɗi kuma lokaci ne da gaskiya kasuwanci yakan yi wahala, sai dai mutum ya tarar ya ci abin da ya tara. Kuma wannan lokacin ne za ka ga gaskiya. Gidajen ƙasa su kan faɗi akan samu ambaliya akan samu wannan dai gyaran damina kala kala. Don bazamu ce annoba ba, sai mu ce gyaran damina kala kala da ake samu a duniya.

Mataki mataki yadda kuke yin abin da kuke ƙware a kai. Gaskiya abin da na ƙwarewa a kai shine karatu. Na kai iya zama na yi maka karatun awa takwas a kowace rana kuma na ƙware a iya haɗa takalma. Shi ma sana'a ce wacce na koya tun ina ƙarami kuma alhamdulillah na ƙware wajen yin wannan sana'ar nan kuma alhamdulillah ana samun daidai abin da za'a ci na yau da kullum.

Ɗan Juma, Dan Ladi, Talata sunayen da suke bin ranar haihuwa, ka faɗi game da wannan al'ada. Eh, a ƙasar hausa gaskiya in an hafa mutum, kamar daga, a cikin ranaku, to akan sa mai sunan wannan ranakunnan idan kamar sai aka sa mai "Danasabe" idan ranar Talata ne akan sa mai, idan ranar litini ne akan sa mai, idan ranar lahadi ne akan sa mai "Danladi" idan ɗan juma'a ne, akan sa mai "Danjuma" idan wanna ne, haka dai sunayen suke bin mutane idan mace ne ran Talata akan kira ta da Talatu, to haka za ka ga sunayen suke tafiya.